Ah, safiya gaskiya a yankinmu, safiya yana da, yana da matuƙar muhimmanci a wurinmu. Idan muka tashi muka yi sallah, muka yi shara, muka yi wanke baki, muka yi wanka. So, abu na farko da muke yi, mafi akasari ƙauyenmu abin da muke yi shine muna da ana dama kunu ne, kunu muke sha. Muna shan kunu sosai. Kuma gaskiya kusan kowane gida ka je abin da ake yi ke nan. Saboda mu mun riga mun saba da kunu, kunun gumba wanda ake yi da gero. So mun saba da shi, shi muke yi kusan ko da wane lokaci shi muke yi. Kuma yana da daɗi sosai. Kuma da safan nan za ka ji ringa jin daka ana mata suna daka cikin gida kana jin ana daka, ana, ana kwanoni suna motsi, ana, ana, ana sanwa, ko'ina ana sanwa, ana shirya ma yara. Kana jin kukan yara masu wanda ake ma wanka, wanda ba su son a yi masu wanka. So wannan yanayi yana ba da ma'ana sosai. Ina jin daɗin irin wannan yanayi. Inji ana dakan nan tun da safe. Ana kirɓa fura, ana, suna aiki suna dan waƙe kana jin ana mata suna ɗan waƙen nan. Kana jin ƙanshin abinci kala kala. So, abun yana ƙatawa sosai. Ina son jin irin wannan ƙaran kusan ko da wane lokaci. Kusan ko da wane lokaci ina son jin ƙaran nan. Sannan kuma, sannan kuma, eh, tun da safe wani lokaci idan mun, eh, na tashi in dai mun gama abin da muke yi muka sha wannan kunun nan. To, ba ka ƙara cin komi sai dare. Ba ka ƙara cin komi sai dare, sai ishin ruwa yankari. Sai shuruwa ƙarfe biyu sannan ƙaran nan wane. Saboda kunun da ake yi muna nan yana riƙe mana ciki sosai. Yana riƙe mana ciki. Yana riƙe wannan ciki sosai saboda wani lokacin ma mukan haɗa shi da ƙosai ne. Da ƙosai muke haɗa shi. Kuma in muka haɗa shi da ƙosai nan muka ci tun da safe muka sha muka wuce wurin aiki. Ba mu dawowa sai dare, sai dare muke da wowa. So, ka ga irin wannan yana da tasiri sosai, yana da muhimmanci. Shiyasa ba ko da wani lokaci muke cin wani abinci in ba shi ba. Mande gaskiya ko kunne shine abincinmu ko da wani lokaci shine muke ci. Musamman ma dai waɗanda ke cikin karkara hakan ga ƙauyuka haka. Shine adalci da kowa ya sani shine wanda muka saba da shi.